Eh mukan yi amfani da ruwan rijiya wan lokacin in ba ka ruwa a pampo ba ko kuma ba wutan lantarki so ba mu da ruwa a gida se a borehole. So mukan yi using ruwan rijiya muna amfani da shi yi wan lokaci mukan yi shi muyi wanka lokacin mu ajiye shi, in ya soka kadan sai mu dan dafa shi mun dafa shi se mu sha ruwa din.

Ina so in tabbatar da ingancin aiki, a farko ina bina doka saboda saboda ni na yarda dai duka aiki na da dokan da ya kamata. In nabi doka don haka zan iya tabbatar ai aikin zai fita yanda ya kamata ya fita. Duka zan iya tabbatar aikin zai fita da inganci.

Dangantakarna da abokan aikina yana nan da kyau saboda muna aiki sosai, muna taimake juna wurin aiki. In akwai abin da wani na nema wani ya yaye, mukan taimake juna sai kuma mukan taimake juna wani na hutu sai mu taimake su ko a wajen aiki mu kan sadu muyi tadi, muyi wasa, muyi kayayyaki da yawa a wajen aiki.

Ni da shugaban wurin aikina mu abokanai ne, muna, muna kuma abokanen wasa ne. Tun da, tun da dangantakarmu yana nan da kyau, muka yi wasa ko a wurin aiki ko in an tashi a aiki mukan yi wasa. Wani lokaci yakan kira ni wurin ko kuma ya kira ni gidan sa in taimake sa inyi ko dan aiki kaɗan ko biyu. In mun je wurin aiki kuma muna nan tare muna wasa ko a wurin aiki.

Babu wutan lantarki nikan je, ko kuma ko nikan je gidan caji ina samu don caji wayata kaɗan. Inde gidan caji baya nan kusa ina da wani aboki da na san yana kusa da ni dai wanda wancan na amfani da sola. So nikan je wurin in je in ajiye wayata tayi caji kaɗan.

Ranar biyar albashi ya ƙi nakan ji dadi ba kadan ba saboda na san lokacin ne eh zan samu idan in saya kaken da na so in saya in biya duka kuɗin da ya kamata in biya su basu suwa ko. Shi ya sa nakan ji dadi ranar albashi yayi saboda nakan san eh zan samu kuɗi in yi abun da dama ina tuna ina ina sashi a zuciya. Abin ya kamata in yi.

Ina tashi aiki ko da rana nakan bar teburi, nakan bar takaduna a wurin teburi a teburin wurin aiki. Na bar shi, nakan, nakan ajiye shi da kyau yanda babu wanda zai taba shi, babu wanda zai lalace da shi. In na zo gobe zan duka shi yanda yana nan in cigaba aiki da shi.

Eh nayi amfani da computer sosai abinda na koya ne ah akwai lokacin da naje makarantan computer saboda inkoya yadda zanyi amfani dashi eh sai na iya amfani dashi sosai tunda ina amfani dashi awurin aiki kuma nakan yi amfani dashi a gida a ko wani lokaci dai nake amfani da kwamfuta.

Na fi son ranar Asabar saboda ranar Asabar ba zan je aiki ba, ba zan komai ba. Nikan zai zo na a gidana inde ina da aikin gida da ya kamata yi. Shi ne zan samu lokaci ranar Asabar inyi ko wanke wanke, ko share, ko ina, ko gyara a daki, ko gyara kaya, komai komi na da komi. Ranar Asabar ne nikan samu rana da zai zo na yi shi.

Eh ina son karanta littafi uncle eh ina son karanta littafi mai sarki domin kuma wani sulittafi wanda ya kamata in karanta shi amma dai eh ina son karancin littafi. Wani lokaci zan karanta littafin a hannu kuma in karanta shi.

Eh muna sadarwa sosai a wurin aiki saboda in ba sadarwa a wurin aiki aiki ba zai ci gaba ba. So muke yi sadarwa sosai dani da da da da abokan aiki kuma da shugabana wurin aiki. Duka dole mu na sadarwa in ba haka ba aiki ba zai ci gaba ba.

Na fi so amfani da launi tawada baki saboda shi ne nakan ji da dadi amfani da shi fiye da wani a wurin aiki. Nakan so amfani da shi saboda in kayi rubutu ka amfani da shi ka yi rubutu yakan fita fes, yakan fita da kyau, yakan fita da yadda kowa da kowa da ya gani zai iya karanta abun da ka rubuta.

Wani lokaci nike amfani da shi wani lokaci bana amfani da shi da amma dai duk ya danganta da duk wurin da ina. Ina na wurin da ina magana waya ta ba zan ji ba za ji murya na sosai ba nika amfani da maitamaken murya amma ina na wurin da akwai shuru nika amfani da waya ta ne haka.

Na fi son zuwa aiki kafin lokaci saboda na ji kafin lokaci zan iya jin gyara, gyara taburina a wurin aiki nan ko in akwai don aiki na share-share, share kuma tun da akwai masu share duk wani lokacin na ji suru na kan taimake su don gyara wurin, wurin yayi fes kafin kowa ya zo aiki amma dai na, na fi, na son zuwa da suru kafin lokacin aiki.

Wurin aikina na nan kato da ofishi da yawa kaman, kaman sun kai kaman kaman guda goma. Akwai wanda ofishi akwai, akwai teburi akwai wurin zama akwai wurin da in baƙo sun zo za su zauna. Akwai wurin da, akwai wurin da in, in, in, kuna hutu ne zaku je ku zauna ku huta kuna taɗi. Akwai wurin da zaku je ku samu ana sayar da abinci, kun ci abinci. Wurin aiki na nan kato, kuma akwai at eh ofishin ogan mu na, na, na, eh na nan a gidan sama.

Eh, ai kujeran mu da laushi. In mun zauna a sama, mukan ji daji saboda eh akwai laushi kuwa ba wurin da in ka zauna ka tashi ƙafanka zai fara zafi bane. Wurin da in ka zauna ka ji daji ba ka ma ji kaman ka tashi ba.

Eh muna, ina da ƙaramin kare a gida, ƙaramin ƙaren Lasa. Eh shine munanan da shi a gida. Yana nan ƙarami tunda, tunda ya basu girma suyi ƙato shine munanan da shi a gida.

Eh, na iya tuka mota. Na koya tuka mota tun shekara, shekara, shekara da yawa da ya wuce. Yanzu ni ina iya tuka mota. Ko manuwal ne ko automatic dika na iya tuka.

Kasuwanci ina haɗa mutane, mutane daga wurin daban-daban, mutane daga wurin, daga nesa, wasu daga kusa yana haɗa su tare su zo suyi kasuwanci tare. Wayansu sukan zama abokanai a wurin kasuwanci, wasu ma sukan fi abokanai a wurin kasuwanci. Shi yasa eh kasuwanci na da muhimmanci ba kadan ba.

Eh, eh na fi son shan ruwa mai sanyi. Yanzu nan da muna lokacin zufa ma, zufa shine lokacin da eh ruwa mai sanyi yafi daɗi. In kana jin shan ruwa, in kana jin kishi in ka sha ruwa mai sanyi za kaji daɗi a jiki. In ka sha ruwa mai zafi a ba za-za-za ka ta jin kishin ruwa ne.

Eh nakan raba abincinmu da mutane saboda ni mutum ne da naso eh in mutane basu da shi inason taimake su. Inna samun abu mutane basu da shi ko abinci ne ko me da ko me de eh nakan raba da kowa yanda, yanda, yanda kowa zai samu ya ji daɗi.

Eh muka, eh muna shuka tsire-tsire a gida, mukan shuka ko ugu ne, ko alaiyahu, ko, ko, ko, ko don, ko ɗan tomatoes, ko ɗan fai fai duka muna shuka a gida yanda mun yi amfani da su, ba lallai sai mun tashi mun je kasuwa mu je siya ba. Zamu iya je bayan gida mu yanka mu dawo muyi amfani da shi muyi dahuwa ko kuma muyi abubuwa da muna son muyi da shi.

Eh nakan lullube da bargo sosai a lokacin sanyi saboda in lokacin zafi haka yana bana son zuwa kusa da bargo saboda ba zai sani in ji dadin kwanciya ba. Sha sana fi son lokacin sanyi saboda lokacin sanyi zan iya lullube da bargo, kowani da lokacin na kwanta, in kwanta in ji dadi in barci saboda akwai zan sanyi akwai ana lullube da bargo kowa dadin lokacin da bacci na dadi.

Muna da gidan abinci da yawa da yawa na akwai Ritiss, akwai Chicken Republic, akwai Delicia akwai su da yawa da yawa kana kana da wayen suma da bansan sunansu ba wayen suma na manta da sunansu. Amma dai wanda na fi so a ciki shine na fi son Ritiss. Wuri ne nikan je wani lokaci in ci abinci.

Eh rubutuna na da kyau sosai. Duk wanda ya ga rubutuna zai karanta saboda ina rubutu. Ina rubutu yayi kyau ya fita yanda kowa da ya gani ko wanda ya ciwon ido ya gani ya karanta zai gane abin da ina rubuta kowa zai ji dadin rubutun.

Kamar yadda na faɗa, na ce wai nidai ni a wurin aiki ina son bin doka. In an ban aiki, na san aiki din na neman doka. Nakan bi doka, in na bi doka haka zai inganci aikina. In ya inganci aikina nima ma zan ji dadi saboda aikin din zai fita, fita zai fita da kyau kamar yadda ana so in yi.

Na fi son cin kayan kodayi, koɗan, koɗan, kuɗin kaya masu zaƙi. Amma dai ba za ki sosai ba. Kaya masu, kaya wanda za ka iya cin in kana tafiya bakin hanya ko murcci ne ko gyada ko, ko kayakin da bakin hanya, da na siyar a bakin hanya.

Na kan share gida wani lokaci sau biyu, ko sau uku. Yana nan dai duk dai lokacin da wanda lokacin ka manyan yanzu muna lokacin ƙura. Ni kan share gida kaman sau uku a rana tunda in ban share ba wuri zai ƙara datti. Wuri zai ƙara datti saboda akwai ƙura a ko ina.

Nika amfani da intanet kusan kowane lokaci saboda nika yi amfani da shi ma lokacin na aiki sha sa kowane lokaci ina amfani da intanet wayana yana nan waya na nan ko kuma in yi amfani da kwamfuta na, na yi intanet kowane lokaci.

Eh ni kan ci cita a abinci tun da mama mu na noman cita. Ni kan ci cita a abinci da yawa da ina ci saboda cita abu ne wanda akwai daɗi a abinci. Wani lokaci mu kan yi ruwan shane da cita duka ina son cin cita sosai.

Eh ni kan yi bacci da rana kusan kowanne rana, saboda in na yi bacci da rana na yakan taimake ni in tsaya da letti da dare. In ban bacci da rana ba'in dare ya ka yi ido na zai fara mun zafi. Idona ya fara mun zafi zan yi bacci da sauri kuwa in na tashi da safe kuma ido na zai cika mun zafi saboda ban samu bacci sosai ba kenan da dare.

Tebur na wurin aiki yana nan babba, yana nan dogo kuwa yana da aljuhuhun tebur wurin da zan ja na ajiye kayayyakin tebur da kuma kayayyakin wurin aiki da kuma takardar wurin aiki duka.

Nakan tashi da sassafe a kullum kamar lokacin takwas. Na tashi lokacin takwas in gyara ko'ina kafin lokacin aiki. Na tashi kafin lokacin aiki kuma nakan yi ƙoƙarin tafiya kuma da ƙome kafin je aiki karyan late.

Eh, indai an ban aiki, ban bi dokan aiki ba ko kuma ban yi aikin ya kamata da ya kamata a yi ba. Nakan karba horo a wurin shugabana kuma a wurin makwabtan aikina.

Ina son miyan mai zafi saboda kowa abinci ne gabaki diyya. Bana son abinci mai sanyi. Na fi so abinci na yayi zafi. Shiya sani kan so miya na yayi zafi. In miya dai yayi zafi yana ƙara mashi daɗi. Daɗi da miyan sanyi ba shi da shi.

Labulen mu suna nan baki, baki ne duka labulen mu suna nan baki. Muna da farin labule dai amma dai ba mu amfani da shi. Mu kan ajiye shi, bakin ne mufi so saboda in mun rufe baki ɗin ko'ina ya kan daina dufu. Yanda mutum ya kwanta zai ya baci haske ba zai dame shi a fuska ba.

Nakan son ziyartar gurare da yawa, nakan so ziyartar abokanai na, nakan so ziyartar coci wani lokaci, nakan son ziyartar ko gurin ko filin ƙwallon bal ne zan je in tsaya a gurin ina kallon mutane suna kallon bal. Ina son ziyarta wurare da yawa.

Burina a wurin aiki shine yin aiki, aiki yayi kyau. Wanda ko wanda ya gani ko shugaba na yaga aikina yaji dadi. In bi aiki wurin dauka yadda aiki ɗin ko wanda ya gani, shi ma zai ji dadi. Aikin nan yayi kyau, ya fita da kyau. Shine burina wurin aiki.

In na samu baƙo a gida ta, nakan karbe ta, nakan nuna masa wurin zama, nana masa wurin za su zauna sai kuma in ba su ko ruwan sha ko abincin ci su ci, su ma su ji dadi su sani wai eh duk wanda ya zo gidana yakan ji dadi, inda wanda ya zo gidana yakan zo ya zauna da kwanciyan zuciya.

A'a bani da katin kasuwanci. Ni ba mutumin kasuwanci ne amma dai nakan je kasuwa don in saya kayayyaki da yawa da yawa wurin mutane amma dai ni ban da shago da ina kasuwanci, ban da katin kasuwanci.